Hello maigida, ina wuni. Ya, ina kiran ka ne domin ina so in yi girki kuma ina so in tambaye ka cewa wane irin nama kake ka fi so, ko naman kaji ne, ko naman shanu ne, ko naman rago, wane iri kake so?

Eh Ibrahim ya kake? Eh kwana biyu ya ake. Eh abunda na kira ka cewa hmm tambaye ka cewa eh ab eh ƙanuwan maman mu tana bar tana bari ka kwana a cikin gida ko a waje take kwana ko shagonta domin nasan halinta, nasan abunda zata iya yi, nasan abunda bazata iya yi ba. Eh ko kana bata kana baya ka kana bata abinci? Ah abunda nake son in tambayan ka kenan amma idan, idan ka samu sakon nan eh sako sakonnin nan ka kira ni ka fada mun kaji? Kowai ina son tambayan ka ne.